Yaya kake karɓan baƙo? Idan baƙo yana zuwa gidana, nakan shirya ma baƙon ruwan wanka da kuma abin cin ci da kuma ruwan sha. Domin zai buƙaci baƙo ya zo ba ba abin cin ci kuma ba ruwan wanka ko ruwan sha. Haka na ke karɓan baƙo na.

Ina kake tofa miyau, na kan tofa miyau a waje idan na tafiya, na kan tofa miyau idan na ji in tofamiyau. Amma idan ina cikin ɗaki, na kan je toilet domin in tofa miyau a wurin.

Yaya kake taimakawa mutane? Nakan taimaka ma mutane ta hanyoyi da yawa. Nakan taimakawa mutum wanda yake buƙatar kuɗi yayi wani abu. Da kuma nakan taimakawa mus da lokaci na. Kuma nakan taimakawa mutane ba tawurin hanyar kuɗi ba da kuma tawurin, umm, basu shawara.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh waya ta tana daidaita haske da kanta. Kuma waya ta tana da amfani sosai. Idan na dawo wuri da dare ina bukatan inga wuri, waya na zata taimake ni domin inga wuri. Ina da mahimmanci sosai gare ni.

Kana fatan samun cinyawa? Eh ina fatan samun cinyawa domin ina shirya ma cinyawa. Akwai maganan da ya kace ya kamata ka shirya ma cinyawa domin idan cinyarwa ya same ka, zai same ka a shiryayye kake. Kuma don abin da nake yi kenan.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Idan na farka daga bacci, na kan yi addu'a. Idan na gama yin addu'a, zan je in yi gugan haƙori na. Idan na guga haƙori, zan yi wanka. Idan na yi wanka, zan je in nemi abincin da zan ci, wato breakfast. Idan na ci abinci to zan shirya abun da zan yi aiki a ofis kafin in fita na je aiki.

Me ka ke ji ranar biyan albashi? A ranar biyan albashi gaskiya na kan ji daɗi sosai. Rai na yakan ji dadɗi domin kamar akwai wani nauyi ne wanda aka sauƙe a cikin zuciya ta. Shiyasa ina jin daɗi lokacin da aka biya albashi.

Yaya kake koyon fasa'an sabo? Naka koyo fasaha sabo daga wurin wanda ya iya fasaha. Naka koyo daga wurinsa kuma da hankali, na bin ta da hankali ba kuma gera gera ba ce.

Yaushe kaki hutawa a wurin aiki? A wurin aiki na ba hutu, ba hutu. Hutu na shine inda aikin da nake da shi a ranar ya kare, to nakan je in hutu amma idan aiki yana kai, ba hutu.